Sosai sosai nakan zanna a saman abun zama irin da daddare haka in zan gi kallon taurari, domin abun yana shi kayatar da ganina, wato ina kara shiga nazarin tunanin wannan duniya, cewa Allah ya yita da fadi saboda wasu halittu ne su kansu taurarin a cikin sararin samaniya wa'inda suke kara haskaka duniya da kara kyau da kyalli.

Idan na farka da safe zan fara tashi in yi tsarki, in yi alwala sai in yi ibada. Bayan na gaida Ubangiji zan dawo in shirya wato, abincin da zan ci masumman, a, shayi haka da safe wanda kuma bayan na samu na ci abincin zan yi ƙoƙari kuma in yi wanka, in shirya, irin zuwa ƙarfe takwas na safe sai in fita wurin aiki. Domin idan na tashi a wannan lokaci na fita a lokacin da na tsara kamar ƙarfe takwas na safe a kullum abun da nake yake nan na zuwa wurin aiki.

Kwarai da gaske nakan siya kaya a yanar gizo domin kuwa wannan yana nuna cewa na samu shiga cikin layin mutanen da ke amfana da yanar gizo. Yauwa ina amfani da wayata in ziyarci shafukan sai da kayayyaki na yanar gizo wato musamman irinsu Amazon, Jumia, Jiji dukansu wasu da kuma Temu. Wayannan kafafe ne ko kuma kasuwoyi ne da akawa aka samar a yanar gizo wanda a cikin ɗakin kama za kai amfani da wannan dama ka yi rajista da su ka sa kuma sayan kayan da kake so kuma a kawo maka har a garinka domin gabatar da abun da kake yi da wayen nan kaya da ka siya.

Ina ajiye makullai na a duk lokacin da na dawo daga wurin aiki bayan na shiga gida. Zan ajiye su a cikin durowa tawa ko kuma a wannan akwati. Na ajiye makullai na na sirri wanda idan na tashi na san inda zan tunkara in ɗauki waɗannan makullai idan zan fita in rufe gidana. Saboda haka bana wasa da makullai na a ko da yaushe. Idan na dawo na san inda nake ajiyesu a wannan wuri da ake ce ma durowa ko kuma loka wanda kuma idan na zo na ajiyesu a wurin, na sani wurin nan yana da tsaro. Ni dai ne nake da hakkin in shiga wurin nan in ɗauko wannan makullai domin gudun ɓacewar wannan makullai. Domin makullai su abune wanda ba'a wasa dasu. Ka zo ba ka ajiyesu inda ya kamata ba za ka yi mantuwa har ka rasa inda za ka gano su har ya cim ma za ka iya ɓalla kambun gidanka. Saboda haka ajiye makullai a cikin wuri mai mahimmanci domin cimma waɗannan kaya a cikin lokaci shine abun da mutum ya kamata ya kasance yana yi a ko da yaushe.

Wato na fi son wasar ƙwallon ƙafa, lalle wasan ƙwallon ƙafa a ko da yaushe ina samun nishaɗi a lokacin da nake kallonta. Yauwa wasa ce wadda take sa hankalin mutum ya koma gare ta ɗari bisa ɗari, domin kana da wani wato tim ko kuma group da kake supporting, wanda kuma idan ana kallon wasan za ka yi ƙoƙari ka tabbatar da cewa wannan wasa a wani ɓangaren da kake goyon baya ya cimma nasara. Saboda haka, a na fi son wasan, wasan ƙwallon ƙafa a ko da yaushe. Nakan kalle ta a talabijin ko kuma a fili haka idan na je a stadium ta garinmu wato wurin wasar ƙwallon ƙafa. Lalle na kasance mutum mai yawan son wannan wasa a ko da yaushe, domin wasa ce wadda za ta sa ka ji kamar da ka yake bugawa. Lalle na fi son wasan ƙwallon ƙafa da kowane irin wasa.

Ina wasa da wayata kullum fiye da na ce kusan so goma ko zuwa sha biyar haka. Domin wayata, waya ce wadda kamar ta zamo abokiyata wurin ina kiran mutane domin isar da saƙo ko kuma ina kallon fim da ita ko kuma ina iya yin aiki buga game da ita. Saboda haka wasa da wayata ya kusan zama cewa abokiyata ce a ko da yaushe. To saboda haka ina, ina ainihin amfani da wayata kusan so goma sha biyar a rana. Kwarai da gaske gaske domin waya ta zamo a wannan lokaci kamar wani abu ne da ke ɗebemu ɗan adam ko kuma mutum kewa na zama shi ɗaya. Saboda haka za ta saka aikin da za ka kasance koyaushe saman abun yi idan kana da waya. Ana kasuwanci da ita, ana komai da waya. Saboda haka waya ta kasance ina amfani da ita kusan wato in ce a so kusan goma sha biyar rana.

Nakan saurari rediyo akoda yaushe domin da rediyo ne nake samun, ah, bayanai na abubuwan da suke faruwa a duniya da gida da kuma sauran ƙasashe baki ɗaya. Domin rediyo ya kasance kamar wata kafa ce wadda take ƙara ma mutane ilimi da kuma sanarda su abunda ke faruwa a sassan duniya. Lallai rediyo kuwa ya kasance abu wanda yake da muhimmanci a rayuwata da kuma rayuwar ɗan adam. Ah, rediyo, wato ina kan saurare shi akoda yaushe, da safe, da rana, da yamma. Bacci dai zai hana ni rabuwa da, zai rabani da rediyo yauwa. Lallai ina sauraren rediyo koda yaushe, a kowane lokaci. Koda yaushe zan iya kunna shi in tabbatar da cewa abunda ke faruwa a duniya da kuma cikin gida, ƙasata ina sane da abubuwanda suke faruwa, wanda yake ƙara mini ilimi kuma sanarda ni abunda ke kasancewa a duniya.

A'a, ina amfani da Play Store wato manhajar da ke samar da wato su app ɗin waɗanda ake samu a yi downloading a waya domin a yi amfani da su. Sannan ina amfani da Facebook, ina amfani da Telegram, ina amfani da Instagram, ina amfani da, ah, ah, Discord. Sannan lallai waɗannan applications ɗin a waya ta su na da muhimmanci sosai. Kuma ina amfani da BBC Hausa app. Sannan ina amfani da Messenger wanga na aika saƙo text message. Wato lallai waƴannan apps ɗin lallai su na da muhimmanci a wuri na. Sannan ina amfani da, Chrome browser domin bincike na yau da kullum, a yanar gizo da ita. Sannan ina amfani da application musamman wannan na dictionary wanda zan iya duba kalmomi waɗanda ban sani ba da kuma waɗanda in so in ƙara bincike a kansu. Lallai wannan applications ɗin gaba ɗaya su ne waƴanda na fi ba wa muhimmanci a wayata.

A'a wannan ya zamo kamar wata ɗabi'a, abu wanda yake laƙe da rayuwar ɗan adam. Lalle in ina barci, wato ina harsashe a lokacin da nake barci. Saboda a lokacin ka riga kayi nisa sai dai hancinka kawai ne zai zanki ƙara. Lalle nakan yi harsashe a lokacin da na tafi bacci. Ta yaya zan gane? A lokacin da wayanda suke kusa da ni ba su yi barci ba za su gaya min. Lalle ina harsashi a lokacin da nake barci. To harsashe kaga wani abu ne wanda an riga an halicci ɗan rayuwar ɗan adam da shi. Kwarai wannan kuma yana ƙara nuna cewa ka na ma da sauran rayuwa ke nan. Domin harsashi yana miƙa sakon cewa lalle wa na ina yin bacci. Eh, ƙwarai da gaske. Domin shi harsashi abu ne wanda ɗan adam yake yi a lokacin da yake bacci. Idan ba ka bacci da wuya a ji wannan yana tashi daga ainihin halittarka to wannan abu ne wanda Allah ya yi shi da rayuwar ɗan adam suka zamo abu guda.

Nakan raba abinci da mutane musamman idan uwar gida ta dafa abinci, zan ɗebe shi in raba shi tsakanina da baƙina da kuma han maƙwabta waɗanda suna da haƙƙi a ciki idan abin yana da wadata sosai da har zan ɗoka zuwa wuri. Lalle nakan raba abinci tare da ƙannena da kuma waɗanda suke dole a gare ni wanda har idan abincin nan ya samu arara ko kuma an samu ragowa ina iya ɗauke shi in kai ma maƙwabta domin su masu amfana. In ma na yi baƙi zan ɗebe abincin nan in rarraba shi domin kowa ya amfana da shi a ci kuma ayi godiyar Allah. Wannan abu ne mai kyau a rayuwar ɗan adam da zamantakiyarsa da abokan zamansa. Lalle raba abinci idan na same shi ba zan ci ni dai ba zan yi ƙoƙari in ga cewa na san ma mutanen da suke kusa da ni domin su masu amfana da abin da Allah ya albarkace ni da shi. Saboda haka abinci nakan raba shi da mutanen da suke da haƙƙi da shi.

Kwarai da gaske, kafin na kwanta nakan yi karatu musamman in karanta littafi na Alkur'ani mai tsarki wanda ina neman kariya da kuma yarda da Ubangijin da ya halicce ni. Lalle kafin na kwanta nakan yi karatu in nemi tsari ga Ubangiji sannan kuma in karanta domin in samu rahama ta Ubangiji. Lallai yin karatu ga kowane irin addini. Idan zaka kwanta ya kamata kayi karatu. Karatu ya ta'allaka da addini. Kuma karatu wanda ka yi ƙila kana da jaraba da safe. To kafin ka kwanta ko kafin bacci ya ɗauki ka, zaka iya samun lokaci ka yi nazarin wannan littafi. In kuma ya haɗa da harka addini kafin ka kwanta, yana da kyau mutum ya tsaya, ya yi ibada mai tsawo kafin ya kwanta domin zai samu tsari na Ubangiji. A lokacin da ya shiga bacci domin karatu, a lokacin da zaka kwanta ka karanta surori ko ayoyin Kur'ani neman yardar Allah a cikin baccinka wani abu ne wanda kake dacewa da shi idan Allah ya nufi kai nasara.

Kwarai da gaske nakan ci goro amma ba goro ba wannan maradaci. Ina cin na mijin goro. Domin shi namijin goro? Wani a halitta ce ko kuma daɗaɗen itace ne da Allah ya yi wanda idan na adam yana cin shi zai samu ainihin kariya daga dukkan wasu cututtuka wa inda yake magancewa. Lalle ina cin namijin goro wanda nakan ci shi akai akai ba kuma ko da yaushe ba kullum ba amma dai idan ina jin kamar ina samun rashin kasala haka kuma ina ganin kamar ya kamata in ci shi nakan ƙoƙari in mallaki ƙwara guda ko biyu domin a wannan rana in tamma shi kuma ina jin daɗin amfani da shi. Shi namijin goro din Lallai cin namijin goro ga wanda ya fahimci nasarorin da ake samu idan an ci shi lalle ba za mu yi wasa da shi ba. Namijin goro wato kamar wadda aka ce yana maganin cututtuka, yana maganin sanyi da sauran abubuwa wa inda mutum yake neman lafiya idan ya ci shi.

Idan ina jin damuwa, zan yi ƙoƙari in yi alwala, sai in je in ɗauki littafi mai tsarki in fara gabatar da nafila ƙarƙa abu. Sannan kuma in koma in karanta littafi mai tsarki. Idan na yi wannan, zan ji na fita daga cikin damuwa kowace irin lokaci, kowace iri ce wanda Allah zai ba ni sauƙin wannan abun da ke damu na har in samu biyan wasu buƙatu ta sanadiyar zama na yi karatu kuma in fuskanci Ubangijina da yaye mani matsalolin da nake ciki. Likom idan ka yi wannan a matsayinka na ɗan adam musulmi, wato za ka samu waraka cikin sassafci da sauƙi daga Ubangiji domin karanta littafi mai tsarki a lokacin da kake cikin damuwa ba ƙaramar dubara ba ce. Lalle Allah ya ba ka hikima wadda idan ka yi amfani da wannan dama, za ka yi saɓulein fita daga cikin abubuwan da ke damunka na rayuwa.

Na fi son amfani da fanka domin ita fanka amfani da ita a koda yaushe ba ta ba ka sanyin nan mai tsanani sosai, tana ba ka shi sama sama. Wanda za ka iya yin abubuwa cikin sauƙi. In muddin lokacin nan, ba wai lokaci bane mai tsananin zafi. A'a akwai dan sassafci ga zafin to ka kunna fanka zai fi, domin fanka tana taimakawa wurin ta hure zufa. Ko kuma wasu ƙwari inin sauro a lokacin da zai cutar da kai. Saboda haka idan ka kunna fanka za ta kore wa 'yannan abubuwan cikin sauƙi ba tare da sun taɓa jikin ka ba. Fanka ta fi mun AC a kowane irin yanayin zan samu kai na. Domin shi ya na bada sanyi ne mai tsanani wanda idan ba ka cika lafiya ba sosai zai sa da ka da ciwon mura ko wani abu. Amma fanka za ka zan kiɗan ba ka shi ne kaɗan kaɗan wanda za ka ji rayuwar cikin sauƙi. Lalle na fi son aiki da fanka fiye da AC.

Tallace-tallace a ko da yaushe ne a matsayina na mai tallata manhajar kaya a intanet, musamman a social media irin su Facebook lalle. Kam ina cimma manufar tallace-tallacena domin mutane na gani kuma su ji suna da sha'awa har a tura musu a duk kowace kusurwa suke ta duniya. Kam kasuwanci a intanet ko yanar gizolallai yana ba ni, ah, matuƙar muhimmanci kuma da samun nasarori a wannan kasuwanci lallai. Idan na tallata kowace irin manhaja a social media ko Facebook page nawa, mutane na gani kuma cikin aminci sun muna suna da bukata har a kai masu ta da biyan kuɗi. Yin amfani da wannan manhajar a Facebook domin tallace-tallacen abubuwa iri-iri, yana gizo abu ne ne kyau.

Ina iya rera waƙa musamman a lokacin da na rubuta ta ko kuma na koyi ta daga wani. Na daina yi har in kama sunan wannan waƙa kuma in iya ta, to zan iya rera ta har in mata mix ko kuma in ƙara ta fasaha a cikin waƙar. Sannan kuma rera waƙa wani abu ne wanda ke jawo hankalin mutane kan wasu abubuwa da kake son ka faɗakar a rayuwa ta ɗan adam. Kana iya tura wannan waƙa ta social media ko kuma kai ta a gaban bainar jama'a don su kwantar da hankali suku sa wadda kake waƙar nan. Zasu samu ilmantuwa ko faɗakarwa kan wani abu da suke ciki na rayuwa. Lalle ina iya rera waƙa tawa kuma sannan ina iya amfani da rera fasahar wani in ƙara mata gyara ko kuma in ƙara wani saƙo nake son yin isar. Lalle ina iya rera waƙa a kowane lokaci nake da buƙatar yin haka. Domin waƙa wata fasaha ce wadda ɗan adam zai gina rayuwarsa kuma har yayi nasarori a cikinta ware da gaske gaske.

Wato shi jadawalin aikin namu a lokacin da mutum zai fita aiki, ya sani karfe takwas na safe ya yi masa a ofis. Domin kana da aikace-aikacen da za a saka waƴanda in ba kai ka zo ka yi su ba a wannan lokaci, za ka saɓa ma dokar aikin wurin da kake aiki. Wannan ya na iya jawo ka sa mu a baka takarda wadda za ta kasance kamar sakamako marar kyau. Saura kan ina kusantar aiki na a kowane lokaci da ake da buƙata, musamman aiki mu baya da shifting ko kuma duty. Aikin mu yana nan kawai aka tsara shi a zo karfe takwas na safe a tashi ƙarfe huɗu na yamma. Saboda haka tsarin aikin mu abunda kawai ake so da kai a matsayin ma'aikaci, ka kasance ba ka wasa da aiki. Da lokaci ya yi na fita aiki, a gan ka ka zo wurin aikin nan domin kana da ayyukan da za a baka ka yi. Saboda haka mu jadawalin aikin mu ya na nan ƙarfe takwas kuma a tashi ƙarfe huɗu na yamma a kowace ranar aiki Juma'a, Litinin zuwa Juma'a.

Lokacin, lokacin futtu na kan tsara abubuwa da dama musamman ziyarce ziyarce na yan uwa da abokan arziki in kuma samu lokaci in ke fita wurin wasanni na ƙwallon ƙafa. Ina fita yawo wato nadan hawa bin hawa kuma in abun ya haɗa da in taka ƙafa, in ji wasu anguwar yi a ƙasa domin motsa jiki a lokacin hutu duk ina yawan nan. Ko kuma in zanna a gida in yi wasu ayyuka wadan suka shahi cikin gida waɗanda kuma akwai buƙatar in sami musu lokaci isasshe da zan aikata da wannan ayyuka. Saboda haka lalle na kan shaƙata a lokacin hutu wato kamar in yi barci mai tsawo wanda zan samu jikina ya dawo nawa ba tare da wata kasala ba. Ina iya zuwa a cikin gonaki in zanna in da itatuwa, in sha inuwa har na kai abin da zan ci a wuri.

Na fi son tuwo musamman tuwon dawa, ko tuwon shinkafa fiye da ita shinkafar ita kawai zalla. Wato idan na samu tuwon dawa, ko yau ma ko yau ma na ci tuwon dawa, wato tuwo ne mai kyau wanda aka haɗa shi da miyar kuka sannan da man shanu. Wallahi ina son wannan abincin nau'in abincin wato da shi da na shinkafa da inda za a musu miyar kuka. Na fi son su da in ci shinkafa, kuma nakan samu cikakkiyar wadata idan na ci wannan abinci da ƙara lafiya. Na fi son tuwo a ko da yaushe, in ci shi da safe, da rana, da daddare, ba tara daga yawa ta taɓa ci ba. Inde akwai miyar kuka kuma an shirya miyan nan ta yi daɗi har an gama da man shanu. Wai wannan abinci a matsayina na Malam Bahaushe nau'in abinci ne da na fi so fiye da kowane irin abinci ƙwarai da gaske. Domin shi tuwo an alaƙanta shi ma da Mallam Bahaushe. Tuwon shinkafa ne ko tuwon dawa, lalle muna jin daɗin mai aiki da irin wannan nau'in abinci. Fiye da shinkafa ita kanta.

Nakan tabbatar da ingancin aikina musamman a inda duk aka bani aiki kuma na anshi wannan aiki zan yi shi da adalci kamar mai gidana yana kallo na. Zan yi shi tsakanini da Allah cewa wannan aiki da aka bani ina yi ƙoƙari, ina yi aikata shi wadda yakama da kuma na yi mai kyau. Domin aikata aikin da aka baka cikin lokaci da kuma gama shi da sauri tare da kuma yin wadda yakama da ka yi mai kyau, wannan yana ƙara tsara rayuwarka ta kasance cikin nasara a wurin aiki. Domin an san aikin da aka baka ba za a samu matsala ba kuma za ka iya samun alkhairi saboda ka yi aiki mai inganci wanda za a gani ayaba ko kuma a yi amfani da aikin da ka yi a gano cewa wannan aiki babu kisa an yi shi tsakanin da Allah an yi shi da kyau. Wannan kuma abu ne wanda zai ƙara martabaka ya ƙara maka daraja da ɗaukaka a cikin shi domin ba ka kawo son zuciya ba wurin yin wannan aikin.

Aaa, unguwarmu wata unguwa ce wadda ta kasance a cikin unguwaye. A unguwa wato matsatsiyya wato gidaje suna lallake da junar jikinsu domin idan na samu dama zan ma iya tashi da wannan unguwa. Domin wannan unguwa wuri ne wanda kwata ma zaka ga ba'a tsara abubuwa ba wadda kwata za ta iya wucewa. Ga yawan sauro a unguwar mu, unguwarmu ta kasance akwai ainihin hanyar ruwa da take bi idan ana lokacin damana mutane na wahala. Ba mu da kwalta ainihin ƙasa ce a cikin unguwarmu. Kuma unguwarmu ta kasance unguwa wadda duk wanda ya tashi cikinta zaka ji yana complaint. Hukumai na faɗin abubuwa wa'inda suke damar da shi a unguwar. Wato na kasance cikin unguwa da mutanen da suna abubuwa na son rai. Ba'a gudanar da shara ba'a kau da abubuwa marasa kyau. Aaa, ana zubar da shara a ko'ina shi yasa zaka ga unguwar ƙuda da kuma ƙazanta tayi yawa a kowane lokaci a cikin unguwar. Saboda haka ko kayi ma makwabcinka magana ya gyara zai ɗauki maganar wasa kuma ya tafi yabunsa.

Ah, lambar QR wato QR code. Wani, ah, sha-- wani alamari ne wanda, ah, baturi yayi wanda ka tabbatar da wato ID na ainihin bayanan ka. QR code wadda sha makiyi ce da zata zo wadda takai ɓoye sirrin abu amma idan ka san rubutun da yake tun ainihin abun da kake son ka isar ga jama'a to ana iya a gano ko mene ne ta hanyar me asa scannerta waya, da gano kowani labari yake a ɓoye a cikin QR code. Dan haka ɗai mutum zai iya gano mene ne a cikin QR code amma kai ga ganin ka na idanu za ka ga dai kawai abu ganin, ya muci ana kiran ci QR code. Wato QR code abu ne kawai na sirri wanda ainihin na'ura mai ƙwaƙwalwa za ta iya hangowa kuma ta gaya maka mene ne a cikin wannan alamari.

Kwarai dagaske na kan jin tsoron kwari. Kowa yanayi ne wato kwaro ko da sauro ne. Wato shi kwaro wani halitta ce wadda idan ka yi saka ci, in mai cutarwane zai iya cizon ka har sai an kai ka wurin shan magani. Ko kuma kai ta fama rashin lafiya saboda ka kwaro. Kowane iri ne abun gudu ne, wato tunda ɗan adam de baya cin kwaro. Sannan kuma kwaro idan ya matsu a jikinka, irin su tarmani. Kunama maciji Allah kasare mu daga gare su, wato wasu halittu ne wadda suna cikin nau'in miyagun halitta. Wayanda kwari ana kokarin a gudu daga gare su akuma nesanta rayuwa daga gare su. Kwari ba a son kowane iri, in dai ba dabbobi ke neman su ba su ci. Amma ɗan adam bai da alaƙa da kwaro. Idan ka ga kwaro ka samu ma magani da za ka yi, hesa wannan kwaron ya mutu saboda ka ba na da buƙata. Ina jin tsoron kwaro, kowane iri ne a kowane lokaci. Yauwa kwaro kowane iri ne bana son ganinsa a gidana.

Lallai sosai sosai ina iya yin iyo a cikin ruwa, a gulbi ko fadama ko a cikin swimming pool. Amma wanda na fi so, na fi so in inda bai cika haɗari ba musamman swimming pool wato wurin da aka keɓe a cikin gida na zamani inda ruwan suna gushewa idan sunyi datti kuma akuna famfo wasu su sake shigowa masu kyau wanda zaka shiga ka shaƙata musamman lokacin zafi kaɗan yi iyo aci ka huta ka fito ka samu kujera ka zanna kana shan irin ɗan lemon nan a bakin wannan wuri. Saboda haka ina iya iyo a cikin ruwa kuma cikin nashaɗi domin in samu jindaɗin rayuwata a lokacin da nake ta buƙatar yin haka nakan je a swimming pool ko da koba nawa bane zan je ilin na hotel wanda zan je in shaƙata domin jindaɗin wannan yanayi na iyo a cikin ruwa.

Nau'in jakata ta kuɗi shine wato baƙa, wato tana da shuɗi baƙi wanda zan iya sa wasu sirri na takardu har da 'yan kuɗi wa'inda zan sa idan zan yi tafiya. Lalle nau'in jakata baƙi ne kuma lalle nakan sa tufafi a gefe guda da 'yan littattafai a gefe guda kuma na 'yan sulalla wa'inda zan iya biyan kuɗin mota wa'inda ƙila bana son in basu a cikin ajihun wando na ko rigata. Ako da yaushe wannan yana taimaka mun a in san cewa kayana a inda suke ba tare da an yi samu ɓatan wani abu daga cikinsu ba. Lalle shuɗin ko kuma nau'in ko kuma launin jakata wato baƙi ne bai da wani shuɗi na fari ko wani kore. Wannan baƙi ne til game da ainihin kala ta jakar da nake saka kuɗi da suturata da kuma takardun da nake gudanar da ayyukana na yau da kullum.